Ina amfani da matashi guda ɗaya ne idan zan kwanta. To yawanci gaskiya, eh guda ɗayan nan ina son shi ya ɗan yi tudu kaɗan ba sosai ba, yaɗai ɗan yi tudu dai-dai dai-dai. A innai amfani da gaskiya matashi wanda ya zama fiye da guda ɗaya. To sai dai idan matashin ba yi da ba su da tudu ne duka biyun. In na haɗa zai bani eh irin tudun da nake so to shine nake amfani da biyu. Amma indai matashi mai tudu ne, gaskiya guda ɗaya nake amfani da shi saboda idan tudun kuma ya yi yawa, zai iya jawo mun ko dai ciwon wuya ko ciwon kai ko kuma ma in kasa barcin gaba ɗaya. To shiyasa nake taka tsan-tsan da yanayin matashin da nake amfani da shi wajan yin bacci.

Na farko dai idan na farka ina duba menene lokaci domin in san me ye zan yi a lokacin. Wani lokaci kuma ina shirya abin da zan yi ne tun kafin ma, eh, tun kafin in kwantan. To idan na farka in na ga lokaci ya yi, sai in miƙe. Na farko dai in je in, eh, in shiga banɗaki, in yi brush, in yi abubuwan da zan yi, sai in je in ɗan fara ayyukan gida, su dan shara da sauransu. Idan na gama, sannan sai in ɗan zauna in huta, sai in, eh, in ɗan, danna wayana. Sannan, eh, in zo in yi, eh, in zo in yi kalaci wato breakfast kenan. To shine yawanci abun da dai nake yi da safe idan na farka.

A kullum ina farkawa ne da asuba wato kamar misalin karfe biyar da, da rabi. Wani lokaci biyar da ashirin to ya di danganta da yanda lokacin asuban ya zo. To da yake na riga na saba da farkawa lokacin ko da ban sa alam wanda zai tashe ni a waya ba. To ina di-- ina farkawa ma de kawai. So jiki na ya riga ya saba, na saba da farkawa dab da wannan lokacin. Idan na farka sai in yi alula, in je in yi sallah.